Eh nakan je kasuwa kamar sau ɗaya a sati haka. Dai dai ƙarshen mako domin yin siyayya da abubuwan da zan yi amfani da su kamar kayan miya. Sai sauransu wanda za a yi amfani da shi a cikin wannan sati. Kusan duk sati nakan je kasuwa sau ɗaya.

Duba daftarin kuɗi to? Ban san abin da kuke nufi da daftarin kuɗi ba. Yana nufin nambobin da aka rubuta a jikin kuɗi ko kuma mene ne? Toh in dai nambobin da aka rubuta a jikin kuɗi ne gaskiya bana wani duba. Kawai kuɗi sai dai ka wani amfani da shi na ka ci. In kuma wannan layin ne wanda ake nuna kuɗi, ah mai kyau ne ko kuma na bogi ne toh wannan shi ma dai ban cika dai lura da shi. Amma dai in ka bani kuɗi nakan ji yaya yake hannuna kafin na yi amfani da shi.

Eh nakan je wuri da in an gayyace ni ba da wuri wuri can ba sannan kuma ban cika makara ba gaskiya nakan je wajaje tsaka-tsakiya ko wajen aiki ne nakan je tsaka-tsakiya. Ni ba samma ko ba ni kuma ba makararre ba. Dai dai gwargwado dai a tsaka-tsakiya nake zuwa wajen gaskiya.

Tabbas su kan samu horo a wajen aiki, musamman in aka ce an samar da sabuwar na'ura wanda za a yi amfani da ita ko kuma wani sabon abu wanda ni ban saba amfani da shi ba. So wanda suka san yadda ake amfani da wannan na'ura, su kan zaunar da mu su samu hanya domin mu ma mu iya amfani da wannan sabuwar na'ura.

Eh, ban cika sa hannu a saƙonnina ba gaskiya. Kawai saƙo na kantura shine haka, amma tare da wani sa hannu ba. Sai dai an saƙon da yake buƙatar sa hannu kamar wasiƙa wadda za a tura zuwa wata masana'anta ko wata ma'aikata ko dai makamancin haka. Amma in dai kawai saƙo ne, ban cika sa hannu a ciki ba.

Abokan ciniki yakan haɗu da su a shafukan sada zumunta. Wani zai ga abin da kake siyarwa, ya nuna sha'awar sa da buƙatar sa, ya tambaya nawane kuɗin sa. Sannan ka faɗa masa idan ya je yana da wannan adadi na kuɗi kuma yana da sha'awar wannan abu, to sai ka bashi lambar asusun ajiyarka sai ya turo maka kuɗin ka daga nan kuma kai kuma sai ka tura masa kaya.

Gaskiya ban ci kajin waje barkono mai yaji ba. Hasalima ban cika son yaji mai yawa a cikin abinci ba. Yaji dai ɗan kaɗan dai-dai gwargwado amma barkono yayi yaji abincin ma yakan, yakan gagara ciyuwa a gurina na gaskiya ban cika son barkono ba. Ballata na har yayi yaji sosai. Dai-dai gwargwado ne ɗan kaɗan wanda ba zai ɓata abincin ba.

Madubi to sau ɗaya dai, bai fi sau ɗaya ba nake kallon madubi a rana. Musam man lokacin da nayi wanka na shirya na saka kaya to na kan kalli madubi domin induba kaina naga yaya zubin tsarin shirin nawa yake. In na shirya in akwai wani abun da yake buƙatar gyara sai mutum ya gyara. Inkuma babu komai. Yayi daidai to masha Allah sai fita.

Eh, nakan sha magungu magani kullum. Akwai maganin da nake amfani da shi kamar folic acid da panadrin. Waɗannan magunguna su ne magunguna na wanda aka rubuta min a asibiti, waɗanda nake sha kullum sau ɗaya. Kuma nakan sha su ne da daddare kafin na kwanta. Waɗannan su ne magungunan da nake sha kullum.

Umm, aikin gida, ya danganta, shi a ban ci kai mun wani aikin gida kullum ba, amma dai ɗan ƙanana ƙanana abubuwa kamar taya, ita matar gidan ɗan wani ɗan aiki wanda bai taka karya karya ba, ɗanɗo kewancan, ninke wancan da sauransu, ko kuma an tayi wajen riƙe yara ko kula da su.

Tambayat ta ku kamata yayi ace madubi nawa kake da shi a gida. Ahhh, madubi ina jin ina kilade kaman guda daya ne, sai dai kuma ko na hannu wanda ake amfani da shi wanda mata suke amfani da shi. Amma dai ni wanda na cika dubawa guda ɗaya ne wanda yake tare da gado da sauransu kamar dressing mirro ake ce mai da turanci.

Fim din da nake son kalla, ina son fim kaman na faɗa amma bana harbin bindiga ba. Na fi son na faɗa de haka wanda ake yi da hannu ko da wuƙa. Wannan yana daya da ga cikin fina-finan da suke burge ni. Bayan wannan kuma nakan so fim irin na, ah, kimiyya da fasaha haka wanda ake kira Sci-fi a Turance. Shima irin wannan fina-finan yakan ƙayatar da ni sai fina-finai na soyayya ko kuma na ban dariya.

Eh to, sabuwar fasaha wani lokaci akan koyi ta ne tare da na'urorin da suke hannun mu wato wayoyin mu ko kuma, aa laptop komputa kena. Mukan yi amfani da su wajen koyan sabuwar fasaha. Wani lokaci kakan shiga online class domin ka gane mene ne yake faruwa ko kuma wani abin ya zo da update, aa aa shi application din yakan nuna maka za ka danna ka za ka danna ka za ka ga yaya abin yake. Ko kuma wani lokaci a wajen yan uwa in sun san wani abun da kai ba ka sani ba su kan sanar da kai.

To wannan tambaya ta ku ina jin kuna nufin wani Matashi guda nawa kake amfani da su? Mataji baya wuce guda biyu, ɗaya mai kamar comb ɗayan kuma mai kamar brush. Waɗannan guda biyun su nake amfani da su wajen taje kaina. Amma in kuma matashi ne na kwanciya bacci to wanda ake kira pillow kenan, eh nakan yi amfani da guda ɗaya gaskiya wanda dai zan tada kaina da shi. Innn akwai su da yawa ne na gansu barkatai, to nakan yi amfani da ɗaya a kaina ɗaya a ƙafata.

Applications da na fi amfani da su gaskiya kamar akwai WhatsApp, akwai Facebook, akwai Twitter waɗannan applications sun su na fi amfani da su a rana. Su, su ne ke amfani da su sau da yawa gaskiya a rana amma sai kuma wani lokaci naka ɗanyi ko game haka a wayata.

A'a, AC kam ai ta fi akan fanka, sai dai kuma ya danganta da yanayin lokacin da ake ci. In lokacin ana, lokacin na matsanancin sanyi ne to kaaa AC ba ta ta yi wani amfani ba. Haka zalika ita ma fankar. Amma dai AC kam ai ta fi fanka dadi fisabillahi Sai dai kuma mutum bai samu ba.

Ina son vanilla ice cream, ina son chocolate da kuma cappuccino. Waɗannan suna ɗaya daga cikin ice creams in da nafi so nake kuma jin daɗinsu. Wani lokaci akan samu ko strawberry shi ma yana min daɗi. Amma dai waɗannan da vanilla, da chocolate da cappuccino nafi sonsu.

To, wasanni na kanyi wasan kamar gem awu TV ke nan, kamar PlayStation, ko kuma wasan ƙwallon ƙafa dai yanzu gaskiya na daɗe ban yiba. Sakamakon girma da ya fara kama mutum da kuma rashin lokaci da sauransu. Amma yi gem na TV shine dai wasan nafi a halin yanzu ko a baya.

Wannan sanarwar apps wato notification ke nan kuke nufi? Eh, nakan kunna notification na apps amma ba kullum ba gaskiya saboda wasu applications din idan ka bar notification ɗin su a kunne, sukan dami mutum ko kuma sukan yawan yin notification da yawa a lokaci guda. Kawai iya applications din na fi amfani da su na yau da gobe su ne nakan bar notification ɗin su a kunne.

Shagon da muka nafi zuwa gaskiya, nafi zuwa shagon kusa da gida, irin shagunan da suke kusa cikin unguwa kenan. Wannan nafi yin siyayya a irin wannan shagunan, sai dai kuma maybe ko karshen wata ko wani abin mutum zai yi siyayya da ɗan yawa yakan je kasuwa ko kuma babban manya-manyan shagunan da ake kira supermarket kenan kamar su Sahad haka.

Babban buri na a aiki shine nassamu lokaci, lokaci na kai gaci a cikin harkokin sana'o'i na wanda zan iya ko na ajiye aiki ko kuma na koma wanda bai kai shi wahala ba.

Kayan ciye-ciye dei ko? Amma wane ne kayan ci ci ci ci da ka ke fi so? Muna Hausar Takudi ya kamata ku nema Hausawa su dinga gyara muku. Kaya na ciye-ciye da na fi so, ina son kayan fulawa. Masu yatsu ne kamar su donut, meat pie, cake haka da dei sauransu. Da su gurasa. Ina son kayan fulawa. A cikin dai kayan ciye-ciye dei ina son kayan fulawa sosai.

Ina son ziyartar ƙasa mai tsarki, wato Saudi Arabia. Domin na je na samu na yi aikin hajji. Wannan shine babban buri na a cikin ƙasan inda nake so na ziyarta. Gaskiya, ina so na samu na je na yi aikin hajji a ƙasa mai tsarki. Na je Makkah, na je Madina. Wannan shine babban buri na.

Na fi son lokacin daba sanyi sosai ba zafi sosai ba. Saboda sanyai yawa yana matse takura man kuma zafi ma yawa haka nakan shiga cikin takura saboda yana yin babu daɗi amma yana yi tsaka-tsakiya. A ce lokacin sanyi ko kuma irin lokacin sanyi amma kuma sanyi bai shigo sosai ba ko kuma lokacin damuna bayan anyi ruwa wannan yanayin yana matukar bigeni.

Ya danganta. Idan akwai aiki, in mutum ya farka sallah asuba. Wani lokaci bai zama lallai ya koma bacci ba saboda mutum zai je aiki. Amma kuma ya koma, maybe bai fi ya tashi ƙarfe kamar bakwai saura ko ƙarfe bakwai ba. Ya tashi ya shirya ya tafi wajen aiki. Idan kuma ranar hutu, ƙarshen mako ne, wato weekend, mutum ya kan farka kamar karfe tara zuwa tara da rabi zuwa goma.

Abin da na fi amfani da shi saboda saƙonni shine WhatsApp. Eh, shine WhatsApp Messenger, na fi amfani da shi wajen tura saƙonni. Wannan application ɗin ya zama gama duniya, ya zama ruwan dare. Kusan kowa yanzu shi yake amfani da shi wajen aika saƙonni. Bugu da ƙari ma yana da, wasu fannoni kamar na kiran waya da kuma video call wanda ake amfani da shi. Duk kuma yana taimakawa wajen tura.

Eh tsallan igiya wato skipping rope kenan. Nakan yi, na iya skipping rope, na iya shi sosai. Babu laifi, daidai gwargwado dai na iya yin sa. Wani lokaci na kan yi, wani lokaci kuma na ɗan ɗaki shekaru ma ban yi ba. Yan danganta in na gan shi zanyi in kuma ban gan shi ba to shi kenan. Amma dai na iya tsallen iyawa.

Kusan yanzu zan ce babu ma bus bus a inda muke, sai dai taxi. Su ma kuma taxi ɗin yanzu ba kamar da ba, su ma sai dai ɗaiɗaiku. Yanzu dai abin da aka fi amfani da shi shine a daidaita sahu wanda ake kira da tricycle. Mu shi mu, keke napep, wanda muka fi amfani da shi shine dai yanzu kusan abin hawan da ake amfani da shi koda yaushe.

Abun da kafi tinawa daga yarinta ya kamata ba daga yaroba, abun da kafi tinawa daga yarinta. Eh, lokacin yarinta lokacine da ake yawan yin wasanni kala kala. To, ɗaya daga cikin wasannin da muka fi gaskiya lokacin yarinta shine bal. Mukan zauna muyi ƙwallon ƙafa cikin rana tsaka ma. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da bana mantawa da shi, nafi tinawa da shi lokacin ko ga jiya ba mayi zamu zauna muyi tayin ƙwallon ƙafa wani lokaci tun daga safe har azahar. Ko kuma rana fase fase bayan azahar mu zo mu ci gaba da wasan ƙwallon ƙafa wani lokaci har magarba.

Wayata ba ta cika ba. Na kan yi ajiya a cikin wayata sosai gaskiya. Abu kuma yin muhimmanci ne na kan yi ajiye shi a Google Drive. Sakamakon kar wayar ta cika ko kuma wani lokaci kana neman wani abin kuma babu shi a cikin wayarka amma in yana sama za ka yi amfani, za ka yi amfani ko ma menene ka ɗauko shi kai downloading.

Gaskiya tufafin auduga yafi daɗin sawa saboda ba shi da zafi amma silk tufafin aa silk shi kuma yana da zafi gaskiya. To dan haka nafison tufafin auduga saboda shiba ba shi da zafi kuma bai kai na silk nauyi ba ma.

Gida kullum cikin tsaftace shi ko tsarkake shi ake yi, amma dai ran, ah, asati dai akan yi kamar janaral, ah, gyara haka shara da goge goge da sauransu. Eh, akan yi kamar sau uku dai haka a sati.

Umm kalmar sirri wato password kenan? Umm wani lokaci ina da kamar wani pattern da nake bi. Don haka in na riƙe shi, to zai iya yiwuwa a wajaje da yawa da shi nake amfani ko kuma na rubuta. Wannan ba zai ruƙa ba ne.